Yaya kake daidaita aikin ka da rayuwa? To kowani ina bashi hakin shi. Rayuwa ta ina tsara ta, a fi sa daidai, shima aiki kuma ina fara shi a kan lokacin shi kowanne ina bashi lokacin shi, in lokacin aiki ne zan tsaya in yi aiki ba wasa ba ɓata lokaci. Haka kuma idan a gida ne ina yin aikin gida shi ma da lokacin shi.

Kana yin harsashe lokacin bacci ko kuna nufin min shari. A'a, a'a ni bana yin minshari a bacci gaskiya. Kai, eh kun ga na yi min shari a lokacin bacci toh. Sai dai in ina da juna biyu toh lokacin nayi amma dai haka nan ni bana minshiri.

Ina da takalmomi kaman sun kai guda sha uku ko sha huɗu. Ina sa, ina da takalmi flat shoe haka, sai kuma ina da takalmi mai tsini, sai kuma ina da takalmi irin wedge, sai kuma slippers. Haka, toh ina da su.

Aa ina iya dafa abinci sosai saboda ni na gaskiya kwaririyar me dafa abinci ce, idan na dafa abinci na baku hmmm ba'a ba yaro maiƙiwuya saboda ni. Dafa abinci yana daga cikin abubuwan ma da nafi so a rayuwa.

Babban nasarar da muka samu a aiki shine da muna dan ƙaramin gurin aiki to yanzu mun koma babban wuri sosai. Da muna daukan wurin aiki yana daukan bai huce mutum shida amma yanzu kusan mutum ishirin da wani abu. Hamma da masu gadin wurin da wanene kaga wannan babbar nasara ce gaskiya, daga ƙaramin wuri zuwa babban wuri.

A'a ni bana shan magani kullum saboda ni lafiya ta lau. Ai shan magani sai wanda baya da lafiya. To ni ko ba ma da lafiya ni ba ma abokaci shan magani ba ce ba saboda ni bana son magani amma ina daɗrewa idan bani lafiya in sha magani amma ni bana shan magani kullum.

Ina amfani da gidan sauro. Net kenan na bature ko ina amfani da gidan sauro saboda nan Allah yayi mu da sauro. Muna da sauro da yawa to in ba mutum bai shiga net ba ma sai cutar cizon sauro malaria ta kama shi. Muna amfani da sauro mu, duka gidan mu bamu kwanciya hakanan ba, ba gidan sauro.

A'ah ni bana son daukan hotuna gaskiya. In an ga na yi hoto to saudai irin na tarihi nan. Amma ni haka nan bana ɗaukar hoto saboda ni bana son hoto kwata-kwata a rayuwa ta. Toh, sai in yi waya mata ƙare banyi hoto.

A'a ni bana samun horo a wurin aiki, sai dai ma in horar da wasu saboda ni babban ma'aikaciya ce a wurin. Babban tela ce sosai. To ni mai horarwa ce, ba wanda ake horarwa ba. Ba wanda ake horas wa. Ni mai horar da mutane ce a wurin aiki.

Na fi son miya mai zafi. Gaskiya miya mai sanyi ai bata da daɗin ci ko kaɗan. Mu gaskiya ma dai mu nan mun fi son miya mai zafi a wurin mu. Miya mai zafi, mai sanyi kam a'a.

Toh idan ina jira a layi zan zauna in jira har layi yazo kaina. Ban damuwa da wai sai naje nayi cuwacuwa an-ansa ni a gaba. Ina jira ne har layi yazo kaina in bama kowa hakkin shi ka in shiga hakkin mu.

A yanda nake ajja kuɗi, ina ajiye shi a cikin asusun banki, sannan kuma idan na tarawa ne, a cikin gida ina ajiye wa a cikin ƙasusin ƙasa, asusun ƙasa, ko asusun laka. To wa'inna hanyoyin biyun nan nake adana kuɗaɗe na, tanan nake ajiye kuɗaɗe na.

Eh ina cin salati ko yau sai da na ci salati a cikin abinci, shinkafa da miya sai na sa salad a sama. Ai salad duniya ne saboda yana da daɗi kuma ka ga yana sa jiki ya rage kitse. To ina cin salad.

A inda nake ajiye takardar aikina, ina da wata durowa haka. Durowa ta adana takardu masu muhimmanci, to ina ajesu ba wanda yake zuwa wurinsu. Kuma ita durowar da nake aje takadduna na aiki masu muhimmanci tana da makulli, ni kaɗai ke iya buɗe ta, bana barin kowa ya taɓa man ita.

Kana iya busa tsaki ko mutum dai kana iya yin tsoki. Ko haka kuke cewa? Eh, ina iya busa tsaki. Kai. Amma dai wannan Hausar taku ya kamata ku gyara ta ba ta hau wannan kalm- ba ta hau wannan abun ba gaskiya. Ba wani Bahaushen da zai gane wannan abin da kuke nufi. Kana iya busa tsaki ko dai kuna nufin kana yin tsaki?

Abinda nike yi da yamma kafin na kwanta bacci, ina yin karatun Alqur'ani, ina yin addu'o'i, ina yin salati to bayan nan sai inci abincin dare sai in zauna in kunna kallo in kalla irin su fim ɗin Hausa, su fim ɗin Indiya, su American films abinda nike yi kenan. Daga nan sai inje in kwan.

Ina zuwa kasuwa ranar Asabar da Lahadi saboda wa'inan su ne ranar karshen mako. Ba ni da aiki kwata-kwata, sai dai in zauna in yi gyaran gida, sannan kuma in je kasuwa in sayo abubuwan da nake buƙata. Idan na dawo gida in gyara su an sa su a farin.

Eh ina son karanta littattafan Hausa na marubuta kaman ace, haka ake ce masa a wurin mahadissai 'yan Kano. Ina son karanta su saboda akwai ilimi sosai an zuba a wurin karanta littattafai. To ni ma abociyar karanta littattafai.

Ya'yan itacen da na fi so shine mangwaro. Ina ƙaunar mangwaro, har cikin raina sannan kuma ina son apple, sannan kuma ina son abarba, sannan kuma ina son ayaba. To wa'inan su ne ya'yan itacen da na fi so. Strawberry ina son shi amma da shi ba kullum muke samun shi ba gaskiya. Muna samun shi ne idan an kawo daga Jos amma nan wurin babu shi sai in-

Abin shan da na fi so gabaɗaya shine ina son soɓo. A haɗa soɓo mai daɗi, a sa masa sugar, a sa mishi abarba, to idan aka bani wannan abin shan ina jin daɗi sosai a rayuwa ta sai in ji kamar an bani alheri.

Toh ni dai abinda nake jin tsoro yanzu shine mutuwa saboda ba ka san lokacin da za ta zo ta ɗauke ka ba. Gaskiya ina jin tsoron mutuwa sosai da sosai amma baya ga mutuwa ni ba abin da nake tsoro.

Yanda nake yanke shawara a wurin aiki, ina bin duka abokanayan aikina, inji ta bakin kowa, me, me, me kowa da kowa zai faɗi. Idan na ji abin da ko ra'ayin kowa tu, daga lokacin ne zan yanke shawara a kan abin da ya kamata.

Eh ina duba kalanda gaskiya kullum, saboda in san yau wace rana. Duba kalanda yana da amfani sosai. Gaskiya saboda baza a barka a baya ba. Idan baka duba kalanda dole ma wata rana sai kayi ɓatan rana. Kamance yau wace kalanda, to dalilin da yasa nake duba kalanda kenan, kuma ma yana temaka mun a wurin aikina saboda zan duba kalanda sannan ince maka kayi, "ya sunanshi kazo rana kaza zan baka kaza" to ni ma'abiciyar duba kalanda.

Ina koyan fasaha, sabbin fasahohi ta kallon irin su a YouTube. Ina kallon, a ta aikina kenan ina kallon videos a YouTube in ga menene ake yayi, me mutane suka fi so sai in kakkalla, sannan sai in zo in ƙara cikin aikina saboda jin daɗin mutanen da nake mu'amala da su ta kasuwa.

Eh gaskiya ina son ɗakina yayi haske sosai. Ina son gashi yayi haske. Kaga komai ana gani yanda zaka ji daɗin zamanka a cikin ɗaki. Ni bana son ɗaki yayi duhu. Na fi son shi da haske sai gaskiya.

Na fi son gudu na fanka lamba biyar saboda ta fi gudu sosai da sosai. Za ka bar, za ka bar jin zafi? Za ka ji daɗin zama saboda yanayin, yanayin ɗimamar garin mu. Gaskiya ba wani yanayi ne na wasa ba. To na fi son fanka lamba biyar saboda iska da jin daɗi. Kuma ba za ka ji zafi ba kuma ba za ka yi zufa ba.

Eh ina amfani da matashin wuya ko muce mashi matashin kai, saboda yafi daɗi idan mutum zaiyi bacci. Ni idan ma kwanta babu shi ban iya bacci, to kullum sai nayi amfani da matashin wuya.

Eh ina yin ciniki a kasuwa idan na je sayayya. Zan je in ce a ba ni kaza sai mutumin ya ce to misali sai a ce ki kawo naira hamsin sai in ce a'a zan dai ba ka naira arba'in. A'a Hajiya ki kawo arba'in da biyar zance a'a arba'in din dai in ka saya. To haka muke yin ciniki sai eh wanda na je siyarwa sai ya ce ya ban mani. Sai in yi ciniki masaya cikin jin daɗi da annashuwa.

Ina zama kan gwiwa amma lokacin giyan sallah ni ke zama kan gwiwa baya ga lokacin sallah kuma gaskiya ban zaman kan gwiwa haka na. Da ka ganni na zauna a bisa gwiya ta sallah na je yi.

Eh ina amfani da abin kunne na waya saboda yana taimaka mani idan ina aikina ba sai na je na tataba waya ba. Kuma yana taimaka mani wurin in ji waƙa masu daɗi. Ina amfani da abin kunne na waya.

Ina yin wanka sau uku a rana. Ina yin wanka da safe idan na tashi kafin in yi sallar asuba. Sai kuma ina yin wanka na biyu da sallar az-zuhur. Idan da rana kenan baccin na gama aiki, na gama komi idan, idan ina gida kenan. Idan na gama aiki na da komi sai in yi wanka, sai kuma da daddare idan zan kwanta. Idan kuma ranar zuwa aiki ne, ina yin wanka da safe kafin in fita aiki, sai kuma idan na dawo ƙarfe uku shima in yi wanka na rana kenan, sai kuma da daddare idan zan yi bacci.

Yanda nike kiyaye kalmar sirri, ina barin shi a cikin raina. Bana faɗa ma kowa, saboda idan kace zaka faɗa ma ko wa wani ko da mutun ɗaya ne, wata rana sirrin ka sai ya fita. To ina adana sirri na a cikin zuciya ta. Bani barin kowa ya san sirri.

Lokacin da nike cajin wayata da daddare nike cajin wayata kamar da ƙarfe, ƙarfe shaɗaya zuwa sha biyu na dare sai in sa ta caji. To idan na tashi da safe lokacin ta cika sai in ɗauki wayata. To so ɗaya nike sa ta caji a rana da daddare shi ne lokacin da nike sa caji.

Eh ina shukawa. Ina da aloe vera, ina da shukan zogala, ina da kuma shuka ayaba, ina da shukan mangwaro. Sannan ina da shukan dogon yaro. Wa'ina sune tsiran da na shuka a gidana.

Yanda nake neman izinin hutu, zan yi rubutu a takarda sai in ba da a ofis. Din mu wurin aikin mu kenan ince ina neman izinin hutu kaman na wata daya a lokacin azimin wata Ramadana shine lokacin da nake tafiya hutu na.

Eh muna amfani da ruwan rijiya na tuƙa-tuƙa. Muna amfani da shi sosai saboda ba a bamu wutan lantarki sosai to shi wannan ɗin rijiya, ruwan rijiya na tuƙa-tuƙa shine yake taimaka mana. Ba sai mun je mun ta neman ruwa.

So ɗaya muke yin taro a mako, ranar Friday kenan, ranar Juma'a. Muna yin taro a zo a gani wane cigaba aka samu agurin aiki mi ake da bukata minene kuma za a ga wanda bai kamata ba wanda za a ce a dena yin kaza. To, duk ana yin wannan taron za a yi kirga kuɗi nawa aka samu, aikin nawa aka yi a wannan makon. To so ɗaya muke yi ranar Juma'a.

Bikin da na fiso shine bikin aure saboda biki me da kowa yake cikin farin ciki da annashuwa. Biki ne da za a je a yi rawa, a ca shi a dagwace biki ne da lokacin za ka haɗu da mutane da dama waɗanda ka daɗe ba ka gansu ba. To ni ina son bikin aure.